Eh nakan iya gabatar da, da rahoto a wurin aiki, tunda ina aikin gefen kuɗi ne, nakan, ni ne nakan rike takaddun rahoto. Ina rubuta rahoto, duka kuɗin da ya fita da duka kuɗin da ya shiga, duka kakakin da sun fita da duka kakakin da su shiga. A karshen wata ni, nakan aje, ee nakan, ee nakan rubuta rahoto. A karshen shekara kuma nakan rike rubuta rahoto.

Nafi son ɗaki yana nan da sanyi, yana nan da duhu. Bawa ni haske sosai a ciki. Ko wuri da yana nan da sanyi sanyi dai zai sa mutum ya dinga zauna da jin dadi a cikin ɗaki. Saboda in akwai zafi, mutum ba zai ji dadin zama a ɗaki ba.

In na samu masloli a aiki, abin da ba na son yi shi ne in sa tsoro a zuciya. In na sa tsoro a zuciya to ba zan iya gama maslolin ba. Na kan samu kwanciyar zuciya tukunna. Maslolin da ina neman taimako ne sai zan nema abokan makwabtan aikina. Abin da zan yi ne kaɗai ne sai kwanciyar zuciya zan kokari in nema yadda zan yi in cire kaina a masalan.

Dukan cajin waya na kullum, kullum ina cajin waya na in akwai wuta dai in waya na ya sauka dole in sa wuta in caji in ba ka ban ban sa shi ba waya din zai iya mutu a kowane lokaci. Su yasa na son caji saboda waya na baya rike baya, baya kan rike batiri. In naje samu caji dai eh ina samun lokacin caji zan yi caji.

Eh, faduwar rana abu ne yana cika abubuwan da in kana, in kana kallo suka fara gode Allah saboda yana da kyau kallo. Abin kyawawa ne, so ina son kallon faduwar rana. Wani lokaci nikan duka hutun faduwar rana saboda in rana ya fara fadi yakan sa sama yayi kyau ba haske sosai ba. Duhu duhu dai akwai kaɗan sai faduwar na da kallon gani. Yana da kyau kallon.

Eh ina amfani da kalanda saboda ni mutum ne da ina son shirye shirye, ko a wurin shirin wurin aiki ne, ko shirye wurin zuwa taro ne, ko shirye shirye ko ranar haihuwa ta ne, nakan duba kalanda kullum in sani yanda shirina zai zama.

Eh muna da wifi a gida shine mukan mukanyi amfani da shi wani lokaci ne ba mu amfani da shi kullum. Muka yi amfani da shi wani lokaci mu kunna in mu in mu dan data se mu kunna shi mu dinga amfani da shi. Muna amfani da shi wani lokaci sai mu haɗa kwamfutana ko kuwa mu haɗa wayar mu mu dinga amfani da shi. Saboda wani lokaci yana fin sabis na yawa karfi, na waya karfi.

Na fi son tufafin auduga saboda tufafin auduga baya wani sa zafi amma na siliki kuma na gan na sani dai ya dai fi daddewa. Ina ganin yafi na auduga daddewa amma nafi son na auduga saboda auduga za ka iya sashi a ko wanda lokaci ba ruwanka da jin zafi sosai. Ko lokacin da a na rana ne ba ka wani ji zafi sosai ba.

Eh ina son abinci me yaji sosai. In an yi dahuwa ba a sa barkono ba kuma ba a sa yaji ba, ba na jin dadin cin abincin ba. Ba na ma cin abincin ba. Shiyasa ina dahuwa na sa yaji ya ji sosai, saboda yaji na sa abinci yana ƙara ma abinci dadi.

In na shiga cikin damuwa, abin da na yi lokaci shine ina kwance da zuciya ta. Na kwance da zuciya ta shine zai ya tamake ni in fara yin tunani mai kyau amma dai in ban kwantar da zuciya na ba tunanin da zai jigakaini na tunanin zai ringa sa mun rashin kwanciyan zuciya sosai ne. So ina kwance da zuciya ta tukunna, ina kwance da zuciya don in duba, in duba abin da zan yi da zai ya tamake ni a cikin damuwa din. Abin da bazan yaye ni kare ba ne son in nema abokanai na kuma yan waye na kuma maƙwabta na a wurin aiki sunyi su tamake ni in cire kaina cikin damuwa din.

Ina shiga ofis, da farko abin da ina fara yi shine, shine, shine zan dauka halata. Na dauka halata sai in tashi in je gefen wurin, wurin tebur na. Na je wurin tebur na, in akwai abin da zan gyara a tebur din shine zan fara gyara shi. Na gyara tebur din akwai dan datti a gefe na, mm, mm, mm wanda yana shara ko share bai share da kyau ba nakan duba in share shi da kyau kafin in fara aiki. Saboda in, ina son fara, ina son aiki a wurinda akwai kyau, wurin da zan, in nayi aiki zan ji dadi. Wurin da ko bako ya zo, eh zan iya karɓan baka, bako bada tsoro ba ko kuma ba da kunya ba.

Eh ni kan biya kuɗi ta waya saboda ina son amfani da banki, banki wani waya mai app a waya shine ko zan je siyan kome ko a kasuwa ne ko a shago ne ko zan tura ma abokaina ko 'yan wayena ko waye kuɗi da in kan yi amfani da banki app na waya na shine kantamaki ni ya sa kome yayi sauƙi da sauƙi.

Ina magana da abokan ciniki, ina son magana da su da murya mai kyau da murya mai dadi, murya yanda su ma zai ba su jin dadi wanda zai sa su su ji dadi wai sun zo wurin aikina ne kuma sun zo shaguna ne.

Banda ranar da zan ce ina zuwa kasuwa, duk ranar da na nema abin saya, duk ranar da na nema abu, ko zan taimake wani ne ko abu ka ni na koyan waye ne ko ni ne ma da kai na, duk ranar zan ya tashi in je kasuwa. Ko Lahadi ne ko Litinin ne ko laraba, duka duk rana duk rana ko a cikin ba ko a wata ko a rana duka zanyi ya tashi. Ko wanda rana in je kasuwa in je siya abun da na nema.

Eh ina da, in na dawo gida daga wurin aiki ko na je yawo dai, in na dawo nakan cire takalmin da na sa ma. Ni ina da takalmin da ina sa shi a cikin gida. iNa sa shi a cikin gida ina tafiya saboda wancan bana fita waje da shi, so ba shi da dattin waje. To shine kawai zan iya sa shi a cikin gida ko zan je ina a cikin gida dai a cikin ɗaki shine zan sa.

Na fi son zama, amma dai wani lokaci dai na je wurinda ba wajen zama nakan tsaya, amma dai na fi son zama saboda zama baka ba gajiya, amma tsayawa yana gajiya sai yasa gwiwanka yayi tsami, kuwa bana son gwiwana yana tsami.

Inna samu hutu wurin da nake so inje da hutu ba zan yi karya ba a gidana ne. Saboda a gidana ina da duka abin da naso. A wani lokaci zan iya tashin je gidan iyaye na in je in kwana ɗaya ko kwana biyu amma gidana dai ina son zama a cikin gidana saboda yana da abubuwa da yawa da zan iya cikin gidan da zai taimake ni in zai taimake ni lokacin wucewa. Kwa ba zan ma sani ba ma.

A'a, ba na son ɗakina ya yi haske. Ina son ɗakina dai ya zauna haka. Ba a haske sosai amma dai duhu yafi koyina saboda shi ya sa ina amfani da labule. Labulen da ina amfani da shi wanda baki ne wanda yana tare haske daga shiga ɗaki.

Eh na iya dafa abinci sosai. Na koya daga wurin mama. Mama ta ce lokacin da na girma tana takura muna dafa abinci ko baba na ma ya iya dafuwa. Wani lokacin in yayi dafuwa yakan kira ni mu dunga dafuwa tare a kicin. Lokacin shiyasa na iya dahuwa. Yanzu nan ba, ba lallai sai na je neman abinci a wurin cin abinci ba a gidan abinci zan iya zauna gida na in siya kayan dafuwa in dafa duk abincin da ina son ci a gida. Wani lokaci bidiyo ne zan kallo a waya ta sai in gan abincin da ana dafawa sai nima ma marmari ya kama ni sai na shiga in dafa nawa shima ma in ji akwai daɗi.

A ba da nisa ba mun samu haɗin kai da babban mutane a wurin aiki. Ya taimake aikinmu, aikinmu ya ƙara girma da kyau. Shi ne nasarar da na san yanzu nan, shi ne mun samu kowa ya taimake mu dukkanmu a wurin aiki mun ji dadi saboda mun sani ya taimake aikinmu ya ƙara girma. Ya yi muma ya taimake mu mu ƙara girma.

Ni ke zuwa kasuwa, ban da ranar da ina zuwa kasuwa, da ina fari zan iya tashi in je kasuwa duk lokacin da na nima. Shiru lokaci tsintsafi ne in, in, in, in yanke lokacin ranar da ba'a zuwa aiki. Ranar da zan zuwa aiki zan iya dawo daga aiki in shiga da yamma ko kuma in je da sassafe kan je wurin aiki in je nima abun da inna so. Ammai da ban da ranar zance ga shiga shine ina son zuwa kasuwa.

Kana son cin abinci da hannu ko abinci kamar tuwo ko sakwara ne lokacin wanda mutane suna son cin da hannu ni dai ina son cin da cokali saboda cokali na yadda shine zai taimake mutum in abinci na da zafi baran ma ji ba, in abincin ba zai sa hannuna ya datti ko kuma ba zai sa ni sa datti hannuna a cikin abinci saboda ko ka wanke hannu da ruwa akwai dan datti da zasu rage a hannunka. Shiyasa na fa zan so cin da cokali.

A'a ba na sanya tabarau. Na tabaje fiye da sau da biyu a asibiti an duba mun ido, kuma duk lokacin an duba mun ido an bani man tabarau. To bana amfani tabarau in yi komai. Nakan amfani da idona haka.

Eh nikan so rera waƙa sosai. Wani lokaci ina buga waƙa a wayata, nikan yi mamani kan bi waƙaɗin ina rera waƙaɗin. Wani lokaci ina je coci, eh ina waƙa. Ana, ana waƙa ni mamana ina son rera waƙa saboda na yi dabi'u. In kana rera waƙa Allah na jin daɗi amma dai ko wani lokaci kuna zuwa waƙa ya shiga kaina zan fara rera waƙaɗin.